Jakan baya wanda nake rikewa, ina tafiya dashi indai a cikin gari ne ko mutum zai je wurin aiki. To kuma sannan indai tafiya zanyi inje kaman wani gari, in fita daga jiha na in shiga wani jiha, ina yuzin jakan baya, ina amfani da jakan bayan sosai. To amma, umm, idan tafiya ne da zai, nemi mutum ya ɗauki kaya da yawa, to ina ɗaukan babban jaka mai mazagi a gefe, zan zuba wasu ƙananan, eh, abubuwa. Kuma sannan ina ɗaukan, umm, jakan baya in ɗan sa abubuwa kaman ɗan takardu haka, ɗan igiyan cajojin, eh, waya da abubuwa kamar haka.

To shi dai lokacin girbi, lokacin jin daɗi ne musamman idan kayan gona sun yi kyau. Akwai matuƙar jin daɗin da ake to amma shi, kayan gona ko inbe yi kyau ba to ba maganar jin daɗi. Yanda ake yi shine sai a tara waɗanda na su yayi kyau kaɗan sai su ɗan ɗiɗi. Adiba kaɗan a cikin na su sam ma wanda na shi bai yi ba. Shi ma dai ya ɗan tashi da wani abu. Ko irin waɗanda suka ɗan samu ace kamar irin karayen arziki ko mene ne. Yan kasuwa kuma su zo su siya. Masu kuma ajiya su ajiye sai lokacin da suka ga damar siyarwa. Waɗanda za su ɗiba wanda za su ajiye don su taki, don su ci a gida don su mene ne su kuma diɗe sai kowa ya yi, ya yi na shi da basiran da dabarar sayan da zai yi kamu. Shekara ya sake zagayowa.

To, da farko dai nidai ina amfani da wayana kowane lokaci a rana, cikin dare, safiya, kowane lokaci. Kuma sannan ina tashi da safe abin da nake fara yi shine. Akwai hotunan addu'oi, dana rubuta na ɗauke hoto, shine ke fara kiɗan zo in duba. Kuma ina amfani da ita da rana ina yin littafi. Sana'ar kuma daga daren wani lokaci ma na amfani da shi bacci ya ke kwashe wani lokaci. Kuma sai na gama abin da zan yi sai in kashe wayan sai in kwanta. Baki na tashi da safe, kunna in ci gaba daga inda na tsaya.

Nidai nafison amfani da, eh baƙin tawadi. Mai launi baƙi. Nafison amfani dashi gaskiya. Amma wani lokacin ina amfani da mai kalan kore ko kuma ja. Ya danganta da yanayin abunda mutum ya. Amma dai gaskiya ina amfani da duka kuma ina jindaɗin amfani da duka na dai fison dai shi me bakin launin domin nafison amfani dashi.

Ina shan ruwa dai ace ina shan ruwa a rana dai. Gaskiya zai kai so am goma zuwa ashirin wani lokaci har talatin ma in bai yi ko saboda kowane lokaci ina yawo da ruwa. Ina shan ruwan gora na kamfani, ina shan na famfo har na rijiya ma sannan har ruwan leda ina siya ina sha, so ba irin ruwan da bana sha. Sannan kuma, ehm, ba ma sai na tuna ba, ni da na juya sai in ji zan sha ruwa kawai in ɗauka in sha ba wai sai na sa wani abu da zai dinga tuna min cewa ya kamata in sha ruwa ko kuma bai kamata ba.